Kana cin citta a abinci? Na'am, yes, ehh haka ƙwarai. Garanti, gaske, sosai ma kwa ina cin citta sosai a cikin abinci. Duk da cewa ba kowane abinci bane ake samun citta. Amma ƙwarai ma kwa muna cin citta. Ita dai citta, ahh wani icce ne, ahh wanda yake fitowa. To shi ne yake ainihin wato shuka ta ake, shuka ta ake, take fitowa sai a tugota. Ma'ana idan ruwa ya sauka ƙasa ta jiƙa ta kumbura sai a huɗa ta. Idan aka huɗa ta sai a sa taki, sai a samo iri na 'ya'yan wannan ita citta, sai a samu guri sai a killace sai a zuba shi sai ya fito. Idan ya fito sai a tuge ta sai a je a daddasa a cikin gona. Bayan wata ɗaya wata biyu wata ukku za ta yi, za ta rag. Za ta yi girma, za ta yi ƙwayar ƙasa. To sai a ɗauko ta sai a ciro ta sai a wanke sai a sassara ta. Wasu sukan yi amfani da ɗanyar wasu kuma suna kan yi amfani da dussa. Za ka zo sai a sassarata a yayyankata sai shanya ta rana sai ta bushe to he a yi amfani da ita. Akan sanya ta cikin abinci. Wadda ake sanya, musamman ma abin da ya shafi kayan sha musamman kamar irin koko. Akan haɗa da citta, da karanfani, da masoro. Akan haɗa su a waɗannan kayan yaji. A haɗa su, a sanya su da citta kenan. A sanya su a cikin ainihin wato kunu. Kunu kuwa ya danganta da ko kunun gero ne, ko kunun dawa ne ko farar dawa ce. Kunu ma dai ko wane irin kunu ne ko kuma kokko. To a ƙasar Hausa akwai kokko akwai kunu. Daddaji cewa shi koko ana yin shi ne daga gero ko dawa. Amma shi kokko ya sha bamban da kunu. Kuma kunu ma ta sha bamban da kokko. Shi koko ana sawo shi da gasara. Shi kunu da gari ake amfani a yi shi ba ga sara ba. To shi yasa akwai bambamci sosai. Amma duka biyun dai shansu ake. Waɗanda akan-- ana la'akari da cewa su suna ɗaya daga cikin abincin ƙasar Hausa. Aaa wannan da safe, da safe akan yi amfani da kunu ko kokko, ahh a sha. Lokacin da gari ya waye. Sannan kuma a ci tuwo ko kuma a haɗa da ƙosai sannan ko kuma kafin yin abincin rana. Kuma haka nan citta ana yi amfani da ita a sata cikin abinci. Wa shinkafa, a dafata domin shinkafa tayi ƙanshi domin abinci yayi ƙanshi sosai a sanya a ciki ko kuma a sanya garin ta. Akan haɗa ita da kori, da dahir, da albasa, da tafarnuwa. Akan haɗe su, a zo a yi ainihin wato yaji ko kuma a yi ainihin powder da su. Sai a riƙa zubawa duk lokacin da abinci sai kaji abinci yana ta ƙanshi. Shinkafa ko taliya ko ma dai wane irin kalar abinci ne sai kaji abinci nata ƙanshi ƙwarai ma kwa. Citta tana da matuƙar amfani kusan nan a jiki. Masu ilimin kimiya ko kuma masu ilimi suna bada ba'a sin cewa yana da kyau a jikin mutum, mutum ya dunga sa mun lokaci yana cin citta saboda tana yimai suna kare shi daga kamuwa da cutar sanyi ko kuma sauƙin samun sanyi a jiki, yana maganin cutar sani na jiki to shiya sa mu kan yi amfani da citta domin kare wannan cutar ta sanyi ko kuma domin rabuwa da wannan cutar sanyin. Haka ma akan yi amfani da ita wajen magunguna. Wani maganin akan sanya har citta a ciki. Musamman Hausan gargajiya ko Hausa ko magani irin wanda ake a ƙasar Hausa za ka samu. An ce a haɗa da citta, da tafarnuwa, da lemu, da karanfani, da masoro da kuma citta a haɗa guri guda a daka asasu. A haɗa da wani magani a riƙa sha domin yin maganin sanyi ko domin ya bada wani kalar na wani magani domin maganin wasu cuta musamman a cikin jiki. To gaskiya citta tana da matuƙar amfani a cikin ɗan adam. Kuma ɗan adam yana shan citta a cikin abincin shi da cikin abin shan shi da kuma cikin magunguna. Shima na yau da gobe, kai ma haɗa shi baki ɗaya tana da matuƙar muhimmanci a jiki.